Eh ina sa ya tabarau sosai gaskiya. Dan yanzu haka ma ina da tabarau mai tsada wanda na yi oda shi a ƙasar China. Sanda nake mata tabarau, shi ya sa na yi oda shi a ƙasar China. Ina amfani da tabarau ɗina domin gayu da kuma kare kaina daga ƙura. Saboda idan baka da glass ƙura tazo za ta raka faɗa maka cikin ido. Amma idan kana da gilas sai kaga ka wanye lafiya da du wata ƙura da za ta samu idonka. Glass kari kariya ne daga faruwar faɗawa ƙura ko tsakuwa a ido. Sannan kuma yana ƙara ma kwalliya sai a dauke ka kamar wani babban mai kuɗi. Shi ya sa wani lokuta idan na saka tabarau sai mutane suga cewa kamar ninwata hamshakiya mai kuɗi ce. Kuma ni ba me kuɗi bace ba ina zaune cikin rihin asiri na to shiyasa nake sanya tabarau. Tabarau ya kasu kala kala akwai mai tsada, akwai mara tsada, akwai na manya, akwai na yara, akwai na dattawa akwai na matasa to ni dai daga cikin na matasan nake amfani da shi gaskiya ba na dattawa ba na yara ba. Saboda yawanci yara ana yi masa gilas, gilashi ne na roba. Ni kuma ba zan iya sa gilashin roba ba. Akwai kuma gilas ne kala na masu laluri da wa yanda idon suke sawa to gaskiya ba shi nake amfani da shi ba. Gilas ɗin da nake amfani da shi, shi ne normal gilas wanda ake amfani da shi na yau da kullum na gayu. Wanda zaka idan ka shiga cikin rana yana canza kalaluwa ya koma blue ya koma red ya koma ake ce mai ko menene harafin to da shi nake amfani gaskiya. Na sai abuna ne gaskiya da tsada amma tun ma lokacin yana arha. Saboda lokacin da na siya shi bai fi dubu bakwai ba zuwa dubu bakwai da ɗari biyar. Amma yanzu na san gaskiya ya yi tsada zai iya yiwuwa ya kai dubu goma sha biyu ko dubu goma sha uku. Saboda gilashi ne mai kyau du wanda ya saka shi sai ya yi mishi kyau. Kawai dai da ni wani lokacin na kam manta da abun gayu sai lokacin na tuna saboda ya dade cikin wardrobe ina matukar amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi gaskiya. Da haka yanzu inda zan ƙara samu wasu kuɗin ma zan ƙara ba dawa ayi oda shi. Saboda ina matukar son wannan gilas din, gilas ne mai kyau na mutunci, mai kariya daga ƙura ko kuma wata tsakuwa sannan yana sa fuska tayi kyau. A ganka kaman wani cikakken ɗan gayu ko kuma in mace ta saya ta koma kamar wata matar gwamna. To abinda ya sa bana yawan sawa yanzu saboda sabon ɗan ƙaryar can Sabo ya haɗa sakulkwace. To saboda ya haɗan sakulkwace idan na saka baya kama mun, baya kama mun wuri sosai baya kama mun ido sosai. Dalilin da ya sa shi ya sa na ɗan rage saka shi. Amma yanzu haka Allah-Allah nake in samu in tafi kasuwa. Idan na samu na je kasuwa in sha Allahu zan tafi da shi. In samu aɗan matse mun in dawo in cigaba da gayu da abuna. Saboda gaskiya ni mutunci mai son yawo da gilashi sosai. Ina matukar son yawo da gilashi. Shi ya sa ma na hidda kuɗi tsabar kuɗi na maƙude na siya wannan gilashin domin ya sa ba abota zan raɗa yanga yunin ba. Saboda ya riƙa samun abin da zan riƙaa yin gayu nima. Insha Allahu yanzu idan ma na ƙara samun kuɗi zan ƙara samu in siya wanda yafi shi tsada ne. Saboda ni dai indai ina sa abu to hakika bana jin tsadar shi. Ko nawane zan iya yi da kuɗi in siya wannan abu. To insha Allahu shi ya sa nake so in samu in siya wannan tabarau na ƴan gayu mai kyau in riƙa amfani da shi. Saboda ni mutunci mai son gayu sosai gaskiya. Ina matuƙar son abin gayu. Shi ya sa ma na yi da kuɗina kimanin dubu bakwai da ɗari biyar lokacin na siye shi. Na yi oda shi da kuɗin shifin da komai da komai kuma har yanzu yana nan bai yi komai ba. Da quality din shi da komai. Kawai de ina son in samu ne in ƙara sayen wani wanda zan ƙara irin ga yin gayu da shi in shaa allah to nan zan bar ku lahiya akan bayanin da zan maku a kan ina saka tabarau sosai ina amfani da shi. Bana wasa da tabarau saboda bana son ƙura ta riga shiga mun a fuska.